Eh ina sanya safa kullum saboda yanzu lokacin sanyi ne. Idan ban sanya safa ba zai fitine ni har cikin kasusuwa na. Shi yasa na yi iya ƙoƙarin gani na sanya safa kullum. Domin in ban sanya safa ba yana kawo sanyi a ƙafa sannan kuma yana kawo sanyi a jiki duka. Shi yasa komin yaya dai inna tashi na yi wanka na ina sanya safa.

Eh ina iya ƙoƙari in tabbatar cewa na yi karatu kafin nan in kwana saboda karatu ni ina son sa sosai don kuma ni ɗalibi ne in ina yin karatu yana ƙara bani fahimta sannan kuma yana sani in natsu inyi abubuwan da ya kamata. Karanta littafi da kuma karanta takardu suna cikin abubuwa da suka sani na ɗanyi ilimi a cikin tafiyar da na ke.

Eh ina son bude taga a ɗaki. Dalilin da ya sa nake bude taga a ɗaki saboda idan na bude taga ina sa mun iska mai kyau, yana shiga sannan kuma yana sa mun weda. Sannan in na bude taga, na iya kallon gidan maƙwabta, na iya kallon birirruka, na iya kallon itatuwa da kuma hasken rana ta taga. Shi ya sa nake son bude taga.

Kayan ciye-ciye da na fi so shine, na fi son samun biskit ko in samu abakuru. Ina ci wani lokaci kuma ina so in samu kantun Ghana. Dalili da ya sa nake son cin kantun Ghana lokacin da ina makaranta na secondary akwai wata kawata da take son kawowa Farida Tijjani take son kawo kayan ciye-ciye dinnan.

Burodi da na fi so shine, biredin kamfanin Savana, saboda su sun iya biredi. Biredinsu na da laushi, kuma irin biredin da zaka same su a yayanke suke, a yayyanka su, an kasa su. Shine irin biredin da suke amfani da shi, kuma ni gaskiya irin biredi haka, dama ina son sa. Shi ya sa ni ina son biredin Savana, kuma yana da daɗi. Ana zaka samu akwai jire a jikinsa.

Ina iya kwana kullum, ina iya kwana karfe takwas sannan kuma ina kwana a gida ne kuma ina kwana a kan taburma. Wani lokaci kuma ina ji taburma bai mini ba ina kwana a kan gado. Shi ya sa ina yawan kwana kullum a gida. Ni ba na cika son kwana a waje, na fi son kwana a gida dalilin da ya sa nake kwana a gida shine ya fi min kwancinyan hankali sannan kuma ya fi min daɗi.

Eh, ina ƙoƙari dai gaskiya kan na jurewa borkono. Dalilin sa ni ke jurewa borkono da yaji shine, ah, ni in abincin in akwai yaji ya fi bani ɗanɗano a harshe na sannan kuma ya fi sani in ci abincin dai sosai. Shi yasa nakeson cin abincin in akwai yaji da kuma borkono sosai a ciki.

Babban burin mu a aiki shine mu tabbatar cewa duk gaba ɗaya kamfani ba wanda kamfanin da ta kai mu ƙera tukunya kuma ba kamfanin da za ta buge mu a ƙera tukunya. Sannan kuma babban burin mu shine mu tabbatar cewa gwamnati tana alaƙa da mu a wajen aikin mu. Saboda in akwai wani kwangila da za a yi na aikin gwamnati a tuntube mu a yi, saboda mu za mu iya basu abin da ya kamata.

Wurin aikin mu wuri ne mai kyau, babba kuma wanda ko ma masu koyon aiki ma za su iya so su zo su koya. Saboda wurin mu muna tsaftace shi sannan kuma sannan wurin mu ana iya ɗaukan yara a koya musu aiki ba tare da sun biya kuɗi ba. Shi ya sa gwamnati su ke mara mana baya a wurin aikin mu muna aiki.

Eh, ina iya ƙoƙari na tabbatar cewa na kare wayana daga ƙwayar cuta. Saboda idan ban kare wayana daga ƙwayar cuta ba, zai sa ni asara saboda akwai cututtuka da suke iya shiga cikin waya, wanda in banyi ƙoƙari na cire su ba za suyi affecting din wayana shi ya sa ko min ya ina dagewan tabbatar cewa na kare wayana daga ƙwayar cuta.

Yawan dangin mu a gida mun kai mu guda sha biyar. Dalili da ya sa muka kai guda sha biyar saboda baba na ya auri mata guda biyu. Wayan sun sukwan su basu nan gari kusa. Wayan sun sukwan suna wani jiha da nisa. Shi yasa amma wani lokaci kuma bana iya sasu a cikin lissafi yan uwana, ni na ke sasu a cikin dangi.

Eh ina fificin tufafi sosai. Dalili sa nake fificin tufafi sosai saboda idan ba yi fificin su ba zai iya sa ni cikin matsala. Saboda ni kuma bana so na shiga cikin matsala dole ne in yi fificin sun in tabbatar cewa sunana a cikin hidimor India kamata in yi amfani da su. Sannan kuma na tabbatar cewa sunana cikin tsafta.

Abuwa da na fi dauka da muhimmanci a cikin abokantaka shine abokanai wanda su suke da kirki wanda za su iya su ba ni shawara duk lokacin da ina yin abin da ba dai dai ba za su gaya min saboda ingera kuskurena saboda a cikin abokantaka daman dole ne akwai waɗanda za su iya su ba ka shawara duk sun san cewa zai amfaneka wanda kuma bai sa ka cikin matsala ba.

Inda nake cin abinci a wurin aiki shine akwai masu sai da garau-garau abinci a layin inda muke aiki. Saboda haka in naji yunwa nakan tsallaka bakin hanya inje in nemi abinci da zan ci tukuna in dawo. In ba haka ba kuma wani lokaci sai dai in jira bayan na tashi wajan aiki tukuna inje in nemi abinci. In nayi haka kuma yana sa min yunwa.

Eh to wani lokaci ina iya kallon wayana so sha shida, wani lokaci kuma ina iya kallonsa ya fi so sha shida. Misali ace aiki yayi mini yawa sosai. In aiki yayi mini yawa bana iya samun lokaci in danna wayana. Amma kuma in babu aikin yi kuma ina yawan ɗaukan wayana in danna sannan kuma saboda samun game yake tafiya yana gizo.

Nake jagorantar da mutane shine ina tabbatar cewa barin jagoranci su cikin damuwa. Zan jagorance su in kai su ga nasara. Yanda nake jagorantar su shine in ina jagorantar mutane, ina ba su shawara ga yanda ya kamata a yi sannan kuma ina tabbatar cewa sun san dalilin da ya sa muke wannan aikin nan sannan kuma suna son marin baya su a jagorana saboda haka su mara mini baya muyi tafiya yanda ya kamata.

Eh to ina kallon taurari da dare amma ba kowane lokaci ba ne. Dalili da ya sa wani lokaci ina iya zuwan kalli taurari misali ace babu wutan lantarki sannan kuma bani da wurin da zani je. Ina iya amfani da wancan daman in zauna a wuje, ina shan iska na bayan ina shan iska sannan kuma ina kallon sama, ina ɗan tunani baya sannan kuma ina tunanin yanda gaba zai kasance. To yana bani dadi amma wani lokaci kuma in akwai wutan lantarki ina ɗaki ina kallo.

Inda nake kammala aiki a lokaci shine ina tsara su tsari-tsari saboda duk wanda idan na gama da shi zan shiga dayanne. Shi yasa aikina na yin sauri sauri kuma ina kammala shi cikin lokaci domin kuma ni inda nake taimakon kaina in kammala aiki cikin lokaci ina gayata abokan aikina su zo su samini hannu saboda mu samu mu gama aikin da guri mu samu mai wani aiki kuma.

Gaskiya ina jin ruwan zafi, ina iya ƙoƙarin tabbatar cewa na nuna mazantaka na akan zafi, amma kuma wani lokaci shine ko ka nuna mazantakarka bisa ga zafi, da kake ciki ba za ka iya jurewa ba. Wani lokaci sai ya sa ka kuka, ko kuka cikin zuciya, ko kuma kuka da hawaye shi ya sa. Komin yaya dai ana ɗan jurewa, amma dai in yafi ƙarfi kuma dole a fitar da shi.

Abin sha da na fi so shine na fi so in sha Maltina. Dalili da ya sa nake son shan Maltina saboda ko likitoci ma a asibiti ma suna ƙarfafa mu cewa Maltina abun da dai ya kamata a ce muna kokarin sha ne saboda yana ƙara jini a jikin mutum. Shi ya sa ko miya ina dagewa in ga ina shan Maltina saboda in samu ƙarin jini a jikina.

Biyu da yake ba mu kwarin gwiwa a aiki shi ne mu muna yin aiki akan kayidodi ne sannan kuma muna yin abubuwa da suke da kyau wanda mun san cewa idan muka yi gobe ma za a neme mu a ƙara son yin aikinmu. Shi ya sa mu muke samun kwarin gwiwa a gwajen aikin mu domin muna yin abun da mutane suke son mu yi musu.

Eh ina iya busa tsaki. Misali wani lokaci idan mutum ya yi min abun da ban ji dadin sa ba, idan raina ya ɓace ina iya busa tsaki. Amma kuma a wani lokaci kuma ina iya jurewa saboda ba kowanne lokaci bane zaka busa tsaki ko kuma ka nuna ranka ya baci shiyasa kafin na busa tsaki ina dubawa cikin wane irin ne yanayi na busa tsaki.

Eh gaskiya haka ina share ƙura wani lokaci sau huɗu a rana ɗaya idan na tashi da sassafe bayan na share gida gaba ɗaya ina ƙoƙarin ga na share ƙura ko ina yi tsaf sannan kuma bayan da rana ma haka ana iya samun lokacin zan share, ina share da rana da yamma ina sharewa in dare yayi ina sharewa kafin zan kwanta saboda ni bana son kwanciya cikin ƙura.

Lokacin da na kamu da mura, bana takura kai na sosai, Kowai a gurguje ina zuwa asibiti, inje in gaya musu cewa gashi na kamu da mura, ina son su bani magani da zan sha, saboda in magance mura da ke damina. Idan sun bani magani kuma, ina yawan sa hankali wajen sha, bana tabbatar, bana wasa da shan maganin mura. Na sha da safe, in sha da yamma.

Eh waya da nake amfani da shi yanzu yana cika ajiya. Wanda nake amfani da shi kwanakin baya baya cika ajiya shi ya sa na canza na sayi wannan. Amma yanzu kuma wannan yana cika ajiya sannan ina jin daɗin shi, yana jim re wahaloli sannan kuma ina iya tura saƙonni da shi. Shi ya sa nake son wannan waya ne, kamfanin Techno ne.

Gidan mu na da irin fararen kasa dinnan wanda za ka iya samun su ko a bakin kogi. Sa'annan kuma ta wa'yan su gefe za ka samu akwai jan kasan nan ne a cikin gidan mu. Saboda haka gidan mu kalan yashi guda biyu ne, kasa, kasa guda biyu ne akwai wanda kuma yana nan tabo-tabo ne akwai wanda kuma normal yashi ne na cikin kogi.

Nakan iya tsarkake gidanmu ya fi sau goma ma a rana ɗaya, ni bai da mene ba, don saboda me yasa, tsarkake gida abu ne mai kyau, wanda ya kamata mutum ya dinga yi. Domin idan ba ka yi ma, ba rai ba ma gidan kan ma himmanci ba. Shi ya sa ko min yaya ina iya ko kare na, in ga na dage na tsarkake gidanmu. Safi zan yi tsarkake da ranar tsarkake da dare man tsarkake.

Ina neman izinin hutu a wurin maigidana ne misali ace in ina wajen aiki, in kuma ina son je hutu in samu in dubi iyalaina. Na same shi ne in masa magana saboda shi magidaci ne. Ya san cewa, eh kowa yana buƙatar iyalinsa, sannan kuma iyalinsa na bukarta sa. Sai in samu in fahimtar da shi inda zai fahimta cewa, eh ga yanayin da ake cike kafin na zan tafi hutu. Sai inyi mishi magana sai ya amince min.

Mafi yawa in za fara aiki, ina fara aiki ƙarfe tara ne da sassafe. Dalili da yasa nake fara aiki ƙarfe tara da safe, saboda sai na kai yara na makaranta sannan kuma sai na kai mata na gurin aiki, kafin nan in zo in ce zan wuce gurin aiki. In na wuce wajen aiki wani lokacin ina iso wa ƙarfe takwas da rabi. Wani lokaci ina iso wa ƙarfe takwas da minti hamsin kafin na fara aiki tara yayi.

Eh ina yin waƙa cikin zuciya. Dalili da ya sa nake yin waƙa cikin zuciya shine yana taya ni in rage tunani sannan kuma yana taya ni kuma rage ɓacin rai. Misali raina ya ɓaci ina waƙa cikin zuciya yana sani ina manta da damuwa da suke damina sannan kuma in ina cikin damuwa amma in ina waƙa yana sani in mance da su duka na gode.

Eh ina kallon inuwa na. Yana da kyau mutum yana kallon inuwansa saboda duk wanda bashi da inuwa to ya nuna babu rai a jikinsa. Shi ya sa ina son kallon inuwa na. To kamar misali ace ƙarfe takwas na safe, in rana ya fara haskawa dinnan. In ina zaune a rana saboda in ɗan sha rana ina yawan kallon inuwa na.

Wasa da na fi so shine wasan rige-rige da kuma wasan ƙwallon ƙafa. Dalili da ya sa ni ke son wasa rige-rige shine. Tun ina ƙanƙanta a makaranta na firamare muna iya wasa rige-rige. Kuma in muna wasa rige-rige ina iya ƙoƙari. Ina gan ko na zo lamba ɗaya ko na zo lamba biyu. Shi ya sa ni ko a yanzu ma idan na samu wasa da zan yi, ma zan yi wasan rige-rige ne da kuma wasan ƙwallon ƙafa.

Ina ke ajiye hotuna cikin waya na shine ina ajiye su a cikin Google Drive dina. Dalili da ya sa nake ajiye su a cikin Google Drive dina shine saboda ko waya na ya ɓata in dai na samu na sayi wani waya ko zan ɗaura email dina na in sake ɗuba kome da kome da na yi ajiyan su sake ɗauko su naɗa su cikin waya na. Shi ya sa dalili da nake ajiye hotuna a cikin Google Drive dina kenan.

Ni kan da gaskiya ina iya ƙoƙari ina tabbatar da cewa na je wuri da wuri. Dalilin da ya sa yana da kyau mutum ya je wuri da wuri shine saboda in a ko wani sanarwa ko kuma in a ko wani abun da bai kamata ba, duka a lokacin da za ka ji karya zamanin kai kuma lokacin da za ka zo kuma an riga an gabatar da komai da komai kafin da kake iso wa.

Ai mike jikinka ya zama mini wajibi. Dole ne na mike jikina saboda gajiyan aiki ne. Aiki in ban karya waye in ban mike jikina ba, sai jikina kamagari ɗaya sun kakka mani, baran iya sakewa inyi abun da nake son yi ba. Shi ya sa ina tashi da safe nakan yi na yi gujal gujal kaɗan, na mike jikina tukunna inyi wanka.

Yadda nake son dafa ƙwai shine ina son ƙwai a dafa min shi ba tare da an bar shi ya jima a wuta yana dafuwa ba. Ina so in zan dafa ƙwai gabaki ɗayansa kar ya wuce minti goma, saboda ƙwai ba wani abu bane wanda zai sha wahala yana dafuwa. Ƙwai mintuna kaɗan ma yake iya dafa shi in dai akwai wuta a jikinsa.

Yadda muke aiki tare da ƙungiya shine muna raba ayyukan ne tsakaninmu saboda mu samu muyi aiki mu kammala shi a lokacin da ya kamata mu kammala. Shi yasa in muka samu aiki mai yawa muna rabawa a junanmu, gabaƙi ɗaya saboda zai fi mana sauki, zai fi mana sauri. Kuma hakan ne ya sa wayanda suke ba mu aiki suna jin daɗin aikinmu domin suna kawo aiki kuma muna gamawa a lokacin da ya kamata. Shi ya sa suke jin daɗin kawo mana aiki a ƙungiyarmu.

Duk wa abunda na ke yi da na isa ofis kafin na fara aiki, ina tabbatar cewa na yi addu'a. Bayan na yi addu'a, na gode ma Allah da ya kaini ofis. A lokacin da na yi nake so ya kaini, sannan kuma sake gode masa cewa, yaya ina zan fara aiki ya bani nasara kafin na fara aiki. Haka na ke yi kullum.

Wayana ba ta daidaita haske da kanta sai da ni na rage ta ko ni na ƙara. Dalilin da ya sa yake haka ni na saita shi kada ya dinga daidaita kanshi da kansa. Saboda wani lokaci bana so ya rage haske amma zai rage min haske. Wani lokacin bana so ya ƙara haske zai ƙara haske. Amma na fi so duk lokacin da ni ne nake so na daidaita, in rage da kaina, in ƙara da kaina shi ya sa ni na bar shi a wannan saiti.

Ni ina amfani da man shafawa da jinjirin yara suke amfani da shi. Dalili da ya sa nake amfani da shi haka saboda shi ya fi kula min da fatan jikina, sannan kuma baya sa jiki na tsagewa, baya sa jikina fari. Yana sa ni ina ƙara walƙiya, ina ƙara maiku, ina dawo kaman ƙaramin yaro. Shi ya sa nake son amfani da irin wancan mai din.

Eh ina sanya agogo a hannu gaskiya ni gwanin sa agogo ne. A cikin abubuwan da nake sanyawa a hannuna ma agogo ya fi yawa. Dalilin da ya sa nake son agogo shine ina da wanda ne nake kallo rayuwarsa nake kwafan rayuwarsa sunansa Wiz Khalifa. Shima yana da son sa agogo a hannunsa shi ya sa ni ma na taso sai na saya agogo in dinga sanyawa a hannuna.

Ina ƙoƙari kan gaskiya wajen tara tsabar kuɗi amma bana tara shi da yawa sosai. Dalilin dayasa bana tara shi yayi yawa sosai saboda in na ce zan tara babban kuɗi cikin tsaba tsaba, in ya zo ɓata zai mini asara mai yawa kuma zai mini zafi. Saboda haka ina son zan tara kuɗin tara shi a cikin yanar gizo ne bana son tara tsabar kuɗi sosai amma ina tarawa.

Wanda nake tabbatar da ingancin aiki shine duk aikin da in mutum ya yi inde ingantacciya ne. Mutane da dama za su zo suna magana, suna yaba aikin da ka yi. Sannan mutane da dama za su zo suna taya wa su so su saya aikin ne. Yadda ni nake tabbatar da ingancin aiki ke nan ko a wajen aikin mu ko kuma in ina kallon aikin wayan su. Nima haka nake amfani da shi in tabbatar da ingancin aiki.

Eh to, gaskiya ba ni da ƙwararin sau nawa ne nake ƙidayar da kaya, saboda wani lokaci nakan ƙidayar da kaya sau huɗu a rana ɗaya, wani lokaci nakan yi sau biyar, wani lokaci nakan yi sau uku. Ba yadda dai ba ta kamawa amma da ni dai mai son ƙidayar da kaya ne.

Ina son wasa, rige-rige sannan kuma ina son wasa kwallon kafa. Su na wasannin da nake son yin sosai. Dalili da ya sa nake son yin su haka shine ina yin su, ina yin su cikin farin ciki ne sannan kuma yana sa ni ina tuna baya lokacin da ni da abokanai na muke yin wasannin yarin taka. Shi ya sa nake son yin wa'yan nan wasannin.

Abubuwa da nake shirinya a ƙarshen mako shine ina shirin bukin Kirsimeti sannan kuma ina shirin zuwa hutu. Don ko wane ƙarshen mako ina zuwa inhuta. Na rage tunani na sannan kuma inɗan samu hutu cikin ƙwaƙwalwa na domin gaskiya in mutum yana aiki kowa ne lokacin ƙwaƙwalwansa zai zama a takure.

Ni ba ni da gidan abinci da na fi so kwararre, amma duk gidan abinci da na samu sun iya dafa abinci. Gidan abincin ne nake zuwa ci abinci. Wani lokaci kuma in na je in layi yayi yawa ko kuma in babu wurin zama, na kan canza wurin da zan ci abinci na in koma wani gidan cin abinci. Amma wanda na fi so gabaki ɗaya cikin su shine Natus Lounge.

Ina tufan yawon a ƙasa ne sai rufe da ƙasa. Dalili yasa nake yi haka shine bai kamata in tufan yawon sai an bar sa haka ba domin yana iya kawo cututtuka. Kaga kam a ce lokacin hunturu ko kuma lokacin rani in ya bushe yakan yi tattara ƙura da datti in ya shiga jikin mutun kuma yana kawo chuta shiyasa nake tufa shi in birne shi.

Eh ina sanya tabarau amma ba sosai ba kan gaskiya. Don gaskiya na ɗan jima na yi kwana biyu da na sanya tabaru. Dalilin da ya isa haka shine inda nake. Ba na samun lokaci in sanya su. Ina iya sa ƙanne na ne su yi min ko in sa abokanai na ne su sanya min. Shi ya sa ba na samun lokaci na sanya tabaru.

Eh, ina iya kokari don ga na tsalle igiya. Dalilin da ya sa nake iya kokarin jan saboda idan ban iya na tsalle ba, akwai lokacin da zan bukaci. Yana son tsalle igiya amma kuma ba da damma da zan tsalle kuma bani da training nasa. Shi ya sa komi ya yanzu haka ina iya kokari na in ga ina tsalle igiya.

Eh wani lokaci kan gaskiya ina iya samun lubar. Misali a ace na je na siya abubuwa a sha gunan kanti. Mai shagunan kanti Wani lokaci ana iya amfani da QR ɗin nan dan a biya kuɗi. Wani lokaci kuma ana amfani da QR ne a ƙalla kuɗin abubuwan da ake saya da kuma wanda za ai amfani da shi. Shi ya sa nake amfani da lambar QR.

Rana da yi fimmin kyau a mako shine ranar Litinin, da ranar Laraba. Domin ranar Litinin ina yana yawan buga wasan Premier League, wasan Monday Night, sa'an nan kuma ranar Laraba kuma ana buga Champions League. Shi ya sa nake son wayennan mako, kuma ni na fi son su.

Wani lokaci ina iya karɓan kira sau huɗu a wurin aiki, wani lokaci kuma ina iya karɓan kira ya kai sau goma ma a wurin aiki. Wani lokaci kuma bana iya damuwa naga ko so nawa ne, saboda wani lokaci kira ɗin ma yana yin yawa. In yawan sauraron su yana ta kurani a wajen aiki, shi ya sa bana kula in kirga wane lokaci su nawa ne ake kira, ko kuma nake karɓan kira a wajen aiki.

Malami da na fi so a makarantarmu shine Profesor Ilesanmi. Profesor Ilesanmi shi malami ne na kwarai sannan kuma shi malami ne mai koyarwa. Shi zai koya maka tarbiyya, bayan ya koya maka tarbiyya sannan kuma zai koya maka karatu da kyau sannan kuma zai koya maka yanda ya kamata kayi amfani da karatunka ka ci mori'an karatunka.

Eh, yana ƙoƙari da zuwa gidan fim, gaskiya domin a gidan fim da na ke zuwa na kalli wasan ƙwallon ƙafa ana. Idan na je gidan fim wani lokaci zan samu a saka Indiya a gefe ɗayan gefe kuma za a saka wasan ƙwallon ƙafa. Saboda haka TV biyu ne a cikin gidan fim ɗin dayan gefe ana nuna wasan ƙwallon ƙafa.

Gaskiya ina son cin citta cikin abinci domin ni kalan mutum ne wanda yake son barkono ko kuma zafi a cikin abinci. Su kalan abubuwa haka su suke sa ni ina jin ɗanɗano abinci a bakina sannan kuma yana ƙara sa ni in ci abinci mai yawa. In babu citta ko barkono ko yaji a abinci bana jin daɗin cin abincin sosai.

Ina iya charging wayana da safe, ina iya charging wayana da rana, ina iya charging wayana da dare. So ni ba lokacin da ba na charging wayana kawai bisa ga lokacin da inverter na ya mutu ne ko kuma wayana babu cajin gaba ki daya ko caji na ya sauka. Lokacin dinnan nake iya ce to ga lokacin da zan yi charging amma bani da kwararre lokacin da nake charging wayana.

Eh to gaskiya ni na fi kuzari da sassafe. Dalili ya sa ni ke fin kuzari da sassafe saboda a lokacin jan babura na babu kiwiya, babu zafi, babu zuwa. Shi ya sa ni ke yin kuzari da sassafe. Ya samu naga nayi aiki na yanda yakamata. In kuma rana yayi kuma kiwiya na zuwa jiki na kuma ba na iya kara sadda aiki ko kammala aiki da na ke yi.

Eh ina yin addu'a kullum kuma ko wane safe idan na tashi farko abunda nake yi ke nan ina yin addu'a in gode ma allah da ya tashe ni rai da lafiya cikin masu rai. Sannan kuma zan fita aiki ma ina yin addu'q, bayan na isa wurin aiki ma ina yin addu'a. Idan na tashi daga aiki ma ina yin addu'a bayan na iso gidama ina yin addu'a. Sannan kafin na kwanta inyi bacci ina yin addu'a in gode ma Allah wajen kiyaye ni ya kawo ni har ga inda zan kwanta lafiya.

Eh ina sanya hula misali ace lokacin kura ko lokacin hunturu ina sanya hula kai na saboda in tabbatar cewa na ɓoye kai na daga shiga ƙura ko kuma daga wayan su abubuwa da bai kamata ba kuma yana sa suma na girma shiyasa na ke sanya hula.

Ina da ya'yan itace da dama da na ke so. Ina iya son gwanda, ina iya son lemu, ina iya son abarba, ina iya son guava sannan kuma ina iya son cashew. Wani lokaci kuma ina son mangwaro. Amma gaba ɗaya duk cikin su wanda na fi so shi ne ayaba. Dalili da ya sa na ke son ayaba ayaba in yayi zaki ya nuna baya sani.

Eh ina sanya tunatarwa don ayyuka domin wa'insu lokaci idon ban sanya tunatarwa ba haka nake yi na manta da abun da ya kamata na yi a lokacin da na yi wani abu daban. Amma idan na sanya tunatarwa yana tura min sako sai billo min a saman waya, daga inya billo min dinnan kuma sai na je na yi iya kokari na agurguje in kama yin aikin ɗin.

Yadda nake kula da gashin mu shine ina siya mashi bakin mai na shafa a kai. Wanda nake shafa masa baya zuwa da wasu abubuwa da ake shafa masa ko yan sinadari ko wasu abubuwa. Shi wancan din yana zuwa zallan sa ne man suma yana sa suna suma bakin sannan kuma yana sa suma walƙiya. Shi ya sa ni zu na shafa a kan gashin na.

Ina son yin kiran bidiyo sosai. Dalili da ya sa nake son yin kiran bidiyo sosai saboda idan mun yi kwana biyu da mutum ba mu kalli juna ba, ina iya kiransa bidiyo saboda mu kalli juna sannan kuma mu gaisa sannan mu yi kewan juna inda ya kamata. Domin video call dinnan yana da kyau gaskiya.

Eh ina siyan kaya a yanar gizo. Siyan kaya a yanar gizo yana da amfani kuma ya taimake ni sosai. Saboda in kana siyan kaya a yanar gizo ba ka bukatan kuɗin mai da za ka sa a motar ka, ka je ka yi sayayya. Sannan kuma ba ka bukatan cewa za ka ɗauki abubuwa da nauyi. Kai dai za ka jira ne kawai ka ga an kawo maka kayan da ka saya har ƙofar gida shi a sane. Ina son sayayya yanar gizo amma kuma sayayya a yanar gizo wani lokaci shine ba za a kawo maka abun da ka saya ba. Wani lokaci suna kawo abubuwa daban da abun da ka biya kuɗin su.

Eh to gaskiya kan buga rubutu kam baiwa ne, ni kam Allah bai bani baiwan buga rubutu da sauri ba. Ina iya kokari na da ina daidai gauraro da ni ma na iya rubutu na amma ban iya rubutu da sauri ba. Amma da sun samu ni in ga koyan da mutum zai iya koya rubutu da sauri da zan koya saboda ni ma zan iya rubutu da sauri.

Yadda nake kare kanmu daga sauro shine muna shiga sauro net ne saboda idan bamu shiga sauro net ba, ba mu iya magance sauro. Suna shigowa cikin gida ko cikin ɗaki su yi cizo amma kuma idan muna cikin sauro net ne muna iya kiyaye su daga cizonmu. Domin in ba mu kiyaye su daga cizonmu ba suna kawo cutar malaria.

Na fi son kayan auduga dalili daya sa nake son kayan auduga shine kayan auduga na da laushi sannan kuma lokacin sanyi yana iya taimaka da kuma, eh magance sanyi da zai shiga jiki ya takura jikin mutum. Shi ya sa na fi son kayan auduga. Auduga na da matukar laushi.

Labule mu gabaki ɗaya launin su kala ɗaya ne. Kalan toka shine launin labule mu kuma haka ne ya fi min kyau. An yi ta yi da ni in canza launin labule na. Ma'ana rona musa kan ce wa wannan labule na launinsa a haka ne zan bari kuma ya fi kyau. Saboda haka ba wanda zai canza min ra'ayi in canza launin labule na.

Eh ina biyan kuɗi ta waya. Dalili da ya sa na ke biya kuɗi ta waya saboda ya fi sauƙi. Kuma ba tare da sai na ɓata lokaci bane kuma ba tare da sai na amfani da ƙarfe na kafin na biya kuɗin ta waya ba. Domin ta waya daga na aika yana tafiya da tare zuwa wurin wanda ya kamata. Shi ya sa na ke son haka.

Alambar mu mai albarka shine lambar wayar mu domin lambar wayar mu duk ta inda ka kira mu ko ba a cikin farin ciki ka ke ba, zamu iya sa ka farin ciki, shi ya sa muka tabbatar muka mayar da shi mu na albarkar mu ke nan. Saboda haka munason a dinga kira mu ta wancan line.

Ba kalan kyautan da ba na son bayarwa. Ina iya ba da ƙyautan sutura, ina iya ba da ƙyautan kuɗi, ina iya ba da ƙyautan takardu, ina iya ba da ƙyautan alƙalami saboda haka bisa ga yanayin da mutum yake ciki kuma bisa ga yanayin taimako da na san mutum ɗin in nayi masa zaifi, mishi alheri shine nake yin kyauta.

Na fi son tufafi na jampa domin jampa su kalan kayayyaki ne waɗanda in na saka su. Ina jin daɗin amfani da su sannan kuma yana sa ni ina fitowa kamar babban mutum. Shi ya sa na fi son in dinga saka jampa wani lokaci kuma ina son saka jallabiya.

Eh ina iya hawan keke na tuƙa keke. Tun ina na kankan ta ma ina tu ka keke. Saboda haka hawan keke ba wane abbu bane mai wuya. Wuri na na kan iya tu ka keke in hau keke inje wajen aiki ne. Na kan yi kuma wani lokacin inje makaranta da shi. Lokacin da na ke makaranta.

Eh to ina iya yin tafiya da ƙafa na awa biyu ko awa huɗu wani lokaci saboda yana da kyau lokacin mutum ya ɗan yi dogon tafiya ya ɗan mike jikinsa. Wani lokaci kuma bana iya yi tafiya ɗin ya kai awa biyu saboda bisa ga lokacin da na sami kai na. In akwai ƙarfi ina iya yin fiye da awa biyu.

Eh ina iya bada barkwanci amma ba kowane lokaci bane nake bada barkwanci saboda wani lokaci idan ka bada barkwancin ba don kanshi da muhimmancin shi ya sa ni ma wani lokaci idan zan bada barkwancin ina iya ko karin duba in tabbatar cewa barkwancin da zan bayar dinan bazai kamini bakin jini ko bakin jiki ba kaf ina na bayar.

Ni ina son jin hip hop ne, wani lokaci kuma ina amfani da Rhymes and Blues R&B ke na dalili da yana sa nake son amfani da su haka saboda yana amfani da yanayin da nake ciki ne nake ji wakokin ɗin. In kuma in ina cikin bacin rai ina ji yana kwantar min da hankali yana sa ni ba na jin damuwa.

Na fi son shagon zuwa siyan turare, nafi son shagon turare. Da man shafawa saboda irin wancan kujun can in zan je saya idan na je, ina iya samun abubuwa masu ƙanshi, in yi hira, in yi wasa sannan kuma shagon turare ne na ke samun kalan turaren da nake so.

Na share naki na wani lokaci sau hudu a rana ɗaya, wani lokaci sau biyar a rana ɗaya, wani lokaci ma sau biyu, wani lokaci so ɗaya. Saboda ha ka ba ni da takamai mai so nawa nake share daki. Amma dai in dai za ace inyi ƙima ne so nawa nake share daki, zan iya ce so uku nake share daki a rana ɗaya.

Eh, ina kunna saren bature dare. Dalilin da ya sa nake kunna saren bature idan ban kunna shi ba ba zai sare min abubuwa da nake so ya sare min ba. Shi ya sa lokaci ina kunnawa saboda ya mun tsaro. Alhamdulillah ga Allah yana taimakona sosai yana sare ni.

Launin jakar mu ta kuɗi baƙi ne. Dalilin da yasa zaɓi baƙi saboda baki yana da wuyan nuna koɗewarsa. Shi ya sa na ɗauki baƙi sannan kuma tun da jimawa da na fara amfani da shi bai taɓa samun matsala ba, bai taɓa batawa ba.

Eh, ina iya ajiye kwafin bayaninmu. Dalili daya sa nake ajiye kwafin bayaninmu saboda wata rana za a iya bukatan shi saboda a duba abubuwa da akayi kwana ki saboda a sanya za a yi sabon tafiya. Yana da kyau gaskiya ajiye kwafin duk abun da aka yi a wajen aiki.

Yanda nake bayar da ra’ayi a wurin aiki shine idan na kalla zaɓi da yafi alheri kuma duk mu ummuƙa bi zamu samu ci gaba kuma za mu samu riba a wajen siyarwa. Shi ne nake ƙirƙira kowa da kowa ga musu ga abin da ke cikin sannan kuma gadon lilon da ya sa za’a yi abun da nake so a yi.

Yadda na ke tafawa shine ina tafaya, yanda kowa yake tafawa amma kuma ina tabbatar cewa duk wanda zan tafa da shi, hannun shi yana nan cikin tsafta. Saboda a yanzu akwai cututtuka da mutum zai iya kamawa ta wajen tafawa da mutum. Saboda a kowane lokaci ya kamata mutum ya dinga sa hankalin shi ya kiyaye.

A'a ba na son hayaniya. Hayaniya kala abu ne wanda yake tada hankali. Ba na son sa. Dalilin da ya sa ba na cika son hayaniya shine in akwai kwanciyar hankali. Duk inda ka samu hayaniya yana bata guri. Shi ya sa ba na son abubuwa da kuma zai bata ni wuri. Shi ya sa ba na taɓa kaunan hayaniya.

Eh, ina son kallon wata da dare. Wata abun son kallo ne wanda kowa zai so ya kalla da dare. Domin haske ne wanda kuma cikin haske ne kuma akwai waƴansu abubuwa da in mutum yana kallon wata zai na kallo a cikin farin wata ne, yana sa mutum yana rage tunani da kuma. Yaana rage bacin rai.

Eh, ina shuka tsire-tsire a gida. Na shuka kamong mangwaro, sannan na shuka rogo, sannan kuma na shuka kashu, sannan kuma na shuka dankali, sannan kuma na shuka wake. Dukkuwa yanayi guguwa na da nisafa, na shuka asusu.

Mafi yawan hutuna da na ke yi na hutuna lokacin da in zanci abinci ne a wajen aiki. Lokacin da kuma na ke cin abinci a wajen aiki ƙarfe sha biyu ne. Wani lokaci kuma yake kai irin ƙarfe ɗaya. Saboda haka gaskiya yana hutawa amma sai dai da rana.

Eh, gaskiya ina ƙoƙari da rera waƙa kan duk da dai mu waƙa ban ɗauke shi sana'a naba, amma waƙa abu mai kyau ne wanda zai baka zarifi, ka fito da abun da ke zuciyakan a cikin muryar mai dadai da kuma ƙida a bayan muryar ka da ka ke waƙa. Saboda gaskiya na iya rera waƙa kuma ina son dinga rera waƙa ko yanayin yin aiki ko wanka.